Kana ci da cokali ko hannu? A'a, ni dai da hannu nake ci. A wasu lokuta na kan ci da cokali ma duka kowanne. Duk dai wadda na so yi ko cokali ko hannu duka.

Kana fikicin tufafi? Ni ko na san menene fikici kuma? Fikicin tufafi. Tufafi dai na san zani ne atampa. Shi kuma fikici ban san menene shi ba a Hausa.

Kana son kallon wata da dare? Eh, in dare ya yi, duhu yayi, ana ganin hazo da taurari, so yana da kyan gani. Ka yi ta kallon sama, da daɗin kallo.

Menene yake sa ka yi dariya? Komai ma duk abinda dai ya kasance abu ne na nishaɗi, yana sa ni dariya. Kuma ina son yin dariya in abu ya bani dariya.

Wane shago kake fi zuwa? Ba haka ake Hausa ba. Wane shago ka fi zuwa? Ina zuwan shagon Provision inda ake saye saye na kayan shayi kayan abinci, kayan de makulashe wasu abubuwan de.

Menene abin da nake tunawa daga yaro? Eh, na kan tuna abubuwan da suka faru a baya, wadda suka kasance haryanzu na kasa mantuwa da su.

Wani irin ice cream na fi so, ina son vanilla sosai. Vanilla flavor shi nafi so, daga shi sai, sai strawberry. Wannan flavor biyun ina son su sosai.

Wane lokaci na rana na fi so? Daga safe zuwa yamma. In gani? Nake ganin nafi son safiya, inda lokacin rana bai fito ba kuma garin dai na da haske.

Nawa nisan nisa da kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya tafiya mai tsawo sosai. Zan iya tafiyan kilomita ɗaya ban gaji ba.

Yaya sa hannu na ku yake? Wannan kalman ban gane shi ba. Ban gane me hakan ke nufi ba. Yaya sa hannun na ku yake? Me hakan ke nufi?

Kana jin tsoron kwari? Kwarin wani iri? Kwari irin na 'yan biyu wanda suke yi nasu fitar da kunama da macizai ko kuma kawai kwari na ɓacin rai? Eh, nakan ji tsoron su wasu lokutan gaskiya.

Kana yin ciniki a kasuwa sosai ma kuwa? Nakan je wasu lokutan kasuwa in je in sayi sayayya, su kayan abinci, su kayan miya, su kayan shayi da wasu abubuwa. Ina yawan zuwa kasuwa.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? A'a, sai dai ni ne da kaina na rage ko na ƙara. Ni ce dai ya kamata ni ne dai nake iya sarrafa wayata, wayam ba ta iya yin komai da kanta.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh to ni bana cika son ɗaki mai haske. Na fi son ɗaki mai duhu, wuri mai duhu, babu hayaniya, babu cunkoso.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? E to a kasuwanci, samun kostomomi, samun riba da kuma inganci. Shine dai abun da yafi muhimmanci nake gani, a ganina kenan.

Kana karatu kafin ka kwana? Haka na nufin kana karatu kafin ka yi barci? Eh to ba ko da yaushe ba, ba ko da yaushe ba. Wasu lokutan nakan yi, wasu lokutan kuma bana yi. Wasu lokutan ko a waya ko kuma a takarda.

Wayarka na cika ajiya? Eh to yana yi sosai. Wayata tana da space sosai, yana da fili na wadda zai iya yin ajiya daban daban. Yana da kyau.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, crossing legs kenan aiko? Ina yi sosai. Ina ƙetare ƙafafu wajen zama sabida.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ban dariya kenan ai. A ba ma mutum dariya? Nakan ba ma mutane dariya sosai. Wasu lokutan muka zauna muna cikin hira a cikin dariya sai in sako abin dariya.

Kana shan magani kullum? A rayuwana babu abun da nafi tsana kaman magani. Ni ba na cika son magani. Nafi son a mun allura in ban da lafiya. In ban da lafiya, nafi son a mun allura. Ba na son magani gaskiyar magana. Ba na son magani.

Kana cin salati? Salat kenan ko mai. Eh ina ci, ina ma so. Ai ganye ne kuma yana da kyau ma jikin ɗan adam, so ina son shi sosai ina kuma ci sosai ba laifi.